Lokacin da nake wanke kayaki na shine ranar Asabar. Domin ranar Asabar ne kawai nake samun lokaci. Daga Monday zuwa Friday ina zuwa aiki. To ran Asabar ne nake samun lokacin wankin kaya na. Haka ne.

Ina yin waƙa cikin zuciya sosai. Wani lokaci ina tafiya a kan hanya, ina waƙa cikin zuciya. Duk lokacin da nake cikin mota ina waƙa cikin zuciya. Duk lokacin da nake less busy ina waƙa cikin zuciya. Haka na ke yi.

Yanda nake bikin ranan haihuwa na shine zamu kira DJ, muyi cake, mu kira 'yan abokanayenmu da kuma 'yan makwabtanmu, mu dafa abinci sai a fara wasa, a shaƙata, a yi waƙa, a yi rawa, a cashe yanda muke bikin ranan haihuwar mu ke.

Ina sauraron rediyo sosai. Ina jin labarai a rediyo, ina jin sauti a rediyo, ina jin su programs programs a rediyo. So ina ma ya wo de rediyo waya na yana da rediyo. Ina jin rediyon daga waya na. Kuma ina jin rediyon ina zo gida.